Kai Malam, ka kawo wata tambaya mai matuƙar nauyi da muhimmanci wato batun sasanta rikici a wajen aiki. Wani babban fanni ne na ilimi, na ilimin zamantakewa da shugabanci. A gaskiya kowa ya san cewa inda ake ce mutane biyu ko fiye sun haɗu suna aiki tare, dole ne wata rana a samu saɓani. Hausawa na cewa harshe da haƙori ma duk zaman bakin da suke yi a waje ɗaya, wata rana harshe na cizon haƙori ko haƙori ya cije harshe harshe. Dan haka rikici ba sabon abu bane amma yadda ake kashe wutar rikicin shine yake nuna ƙwarewar mutum. Idan da ace ni manaja ne ko shugaba a wani ofis a nan Abuja ko Legas, ga tsarin da zan bi mataki mataki wajen sasanta rikici. Wannan tsari ne na hikima, girmamawa da kuma tabbatar da cewa aikin bai lalace ba. Mataki na farko shine sanyaya jiki. Abu na farko da nake yi idan na ga ma'aikata biyu suna cacar baki ko kuma idan wani ya ɓata min rai shine yin shiru da numfashi. A ofisoshin mu na Najeriya matsin rayuwa yana da yawa. Wataƙila mutum ya fito daga gida matar sa ta ɓata mai rai ko ya sha wahalar go slow ko kuma zafin rana yana ɗuma ma shi. Saboda haka idan rikici ya tashi bana gargawar yanke hukunci. Zan ce wa kowa ya ɗan dakata tukunna. Wannan lokaci na sanyaya zuciya yana da matuƙar amfani. Yana hana mutum ya faɗi maganar da daga baya zai yi dana sani. Fushi, fushi hauka ne kuma ba a gyara aiki da hauka. Bayan kowa ya natsu zan kira su zuwa ofis ina ko mu samu wani ɗaki na taro inda babu hayaniya. Ba zan taɓa sasanta rikici a gaban sauran ma'aikata ba saboda kare mutuncinsu. A nan ne zan yi amfani da kunnuwan basira. Zan ce wa na farko "Bismillah, gaya mun abin da ya faru. Ina sauraranka." Yayinda yake magana ba zan katse shi ba. Zan bar shi ya zazzage duk abin da ke ransa. Haka zan yi wa ɗayan ma. A nan ina neman tushen matsalar ne sau, sau da yawa abin da ake rigima akai ba shine ainihin matsalar ba. Misali suna iya rigima a kan wanda zai yi fotokofi amma ainihin matsalar ita ce ɗayan yana ganin ɗayan yana raina masa wayo ko yana nuna masa isa. Aiki na shine in gano wannan ɓoyayyun ciwo. Mataki na uku, nuna adalci da rashin bakaranci. Wannan shine mataki mai wuya. Dole ne in tabbatar musu cewa ni ba ɗan anshen shata bane. Ba zan goyi bayan wane ba saboda muna tare ko saboda shi abokina ne. A wajen aiki gaskiya ita ce sarki. Zan yi musu bayani dalla dalla. Idan na ga kuskuren wani zan gaya masa cikin hikima ba tare da cin zarefi ba. Bayan na ji taɓaƙin kowa kuma na nuna musu kurakurunsu, yanzu lokaci ya yi da za mu nemo mafita. Bana son in bar wajen sai kowa ya saki ransa. Wannan yana ba su damar su samu shiga cikin gyara.

Ka taɓo babban abokin gabanmu a nahiyar Afrika, wato idan akwai wani halitta da nake ji da shi, nake tsoronsa kuma nake shirya masa yaƙi ba tare da rana ba, Toh lallai sauro ne. Wannan ƙaramin ƙwari mai bugar "zzzz" a kunne shine sanadiyar zazzabin cizon sauro wanda yake sumar da jarumai, yake kwantar da manyan mutane ko da yake yi na'ura ne. Don haka sauro ba zai iya tsutsar data ko wutar lantarki ba daga jikina ba amma na san yadda yake addabar mutane. Idan da a ce ina da jiki da jini, daga cikakken shirin yaƙin da zan riƙa aikatawa, aikatawa kowane dare don kare kaina da iyalina daga wannan mugun ƙwarin. Zan raba shirin nawa zuwa gida uku; ƙariya ta jiki, ƙariya ta muhalli da kuma ƙariya ta fasaha. Ƙariya ta jiki yadda zan yi shine babu wata dabara da ta kai amfani da gidan sauro mai magani. Wannan shi ne ƙariya mafi inganci kuma mafi sauƙi. Idan dare yayi, kafin in kwanta, in tabbatar nayi gyara gidan sauro. Na tsaf, ba wai kawai in sako shi ba, a'a zan duddaka shi karkashin katifa ta ko'ina. Dalili kuwa shi ne sauro yana da wata irin wayo da na ci. Idan ka bar wata ƙafa ƙwaya ɗaya toh fa tanan za ta shigo. Kuma idan ta shigo ciki, ka riga ka kulle kanka dashi kenan, sai dai yayi ta cin ƙarinsa babu babbaka. Amfani da gidan sauro yana da daɗi saboda yana baka natsuwa, kana jin sautinsu daga waje "zzz" suna zagaye neman hanyar shiga amma kai kana cikin hankalinka kwance, kana wurcinka mai daɗi. Ƙariya ta chemical. Kafin in shiga gidan sauro, akwai aikin da nakeyi da yamma wajen ƙarfe shida ko bakwai na dare. Na ɗauki maganin feshi irin su Red ko Mortein ko kuma na gargajiya masu ƙarfi. Zan rufe dik tagogi da ƙofofin ɗaki sannan in fesa maganin a kowane lungu da sako, ƙarkashin gado, bayan labule da cikin duhu. Bayan na fesa, zan fita in ja ƙofa in bar ɗakin na tsawon minti ashirin ko talatin. Wannan yana kashe duk wani sauro da ya riga ya shigo ɗakin tun da rana. Idan na dawo na buɗe ƙofa, sai ƙanshin na shara zakaga gawarwakinsu ƙasa. Idan kuma ina zaune a falo, muna kallo zan iya kunna turarin wuta, turarin sauro maganin sauro kenan. Duk da cewa hayakinsa na iya damun wasu amma yana da matuƙar tasiri wajen kore su. Ƙariya ta muhalli. Wannan ita ce ƙariya mafi muhimmanci wadda mutane da yawa ke sakaci da ita. Sauro baya zuwa daga sama, yana tsiro ne a inda ruwa ya ƙwanta. Don haka a matsayina na mai kula da gida, zan tabbatar da cewa babu ruwa a kwance. Zan duba kwanuka da aka yar, ƙofofin tayoyi ko ƙwatami da ruwa ya tare. Dole in zuke ruwan ko in zubar saboda nan ne sauro yake yin ƙwai. Idan gidan yana da ɗanyar ciyawa, sauro yana ɓoyewa a ciki da rana. Don haka zan tabbatar an sare ciyawar tas. Duk kwantaki ko bokiti da ke ɗauke da ruwa dole a rufeshi gam.

Eh, ina iya rera waƙa sosai. Waƙoƙi daban daban waɗanda na ke so da kuma waɗanda suke faranta min rai. Wasu dai waƙoƙin ba na iya rerawa saboda wani sa'in idan kana jin waƙa ba ka jin abin da suke cewa sosai. Misali waƙoƙin America na mawakai wanda suke rap. A misali sunan mawakan su ne Eminem, Jay-Z, ah Drake, The Weeknd, mm Future. Ire-ire mawakan nan idan suna waƙa ba ka jin abin da suke cewa sosai. Saboda haka rerawa waƙoƙin su yana bada wahala. Amma dai ina jin daɗin waƙoƙin su sosai. To, in ka dawo kan mawakan Najeriya kuma ina iya rerawa sosai. Ina jin daɗin shi kuma idan ka zo kan Wizkid, Davido, Rema, Tems, Ayra Starr, waƙoƙin su baya da wahalan rerawa kuma waƙoƙin su yana faranta min rai sosai. To, idan ka zo kan kuma waƙoƙin Hausa ka zo kan Hanyakena. Saboda waƙoƙin Hausa baya bani wahalan rerawa saboda sauƙin yadi da kuma sabawa.

Idan da za a tsaga zuciyata a yanzu, za a ga cewa na fi karkata sosai ga bangaren shayi. Amma ba, ba wai ina nufin duk wani shayi ba ne kawai, kuma ba ina nufin naƙi jinin kofi-kofi ba ne gaba ɗaya. Akwai hikima da lissafi a cikin zaɓina. Bari in zaunar da kai in baka dogon bayani. Tamkar muna majalisar mai shayi, muna jira a soya mana kwai. Da farko bari in yi wa kofi adalji. Kofi yana da amfaninsa na musamman a matsayina na wanda ke aiki da ƙwaƙwalwa. Wani lokaci idan na ji network ɗina yana jan ƙafa ko kuma na yi aiki dare da, da ya raba ina jin barci yana sace ni, kofi-kofi shine abokina a lokacin. Baƙin kofi, ba baƙin kofi mai ɗaci wanda babu madara shi ake kira "fuel" na masu aiki takuru. Yana dukan ƙwaƙwalwa sosai sai ka ji idanu sun buɗe. Amma matsalar kofi ita ce yana sanya zuciya ta riƙa bugawa da sauri kuma yana sanya jiki yayi zafi. Dan haka kofi na lokaci ne ba na koda yaushe ba. To yanzu bari mu koma kan shayi. Sarkin abun sha a Arewacin Najeriya. Abin da yasa na zaɓi shayi shine saboda nau'o'insa da kuma al'adar da take tare dashi. Ma, babu abun, babu abun da ya kai daɗin shayi da aka saya a wajen mai shayi. Ka san irin shayin nan da ake dafawa a kan garwashin wuta. Ruwan zafi yana tafasa a cikin katuwar tukunya baƙa, yana, yana ta burbur. Mai shayin zai ɗauki kofi ya zuba, ya zuba Lipton, ya zuba kayan yaji. Sannan ya ɗauko gwangwanin madara mai ruwa ya huɗa shi gida biyu, ya zuba shi daga sama. Sannan ya fara mix ɗin shayin nan. Yana daga hannu sama yana kwarawa, yana kwararawa cikin kofi. Wannan kumfa da yakeyi a sama ai shine daɗin. Wannan shayin idan kasha shi sai ka ji zafi da daɗin kayan yajin sun ratsa muka maƙogoro har zuwa yatsan ƙafa. Wannan ɗanɗanon yana kawo natsuwa wanda kofi ba zai iya bayarwa ba. Na fi son shayi saboda yana karɓar kayan haɗi. Zan iya sa citta don inji ɗimi da kuma maganin sanyi. Zan iya sa na'a-na'a don in ji sanyi da ƙanshi. Zan iya sa lemun tsami don inji daɗi. Kofi fa? Kofi dai kofi ne. Ba shi da sassauci sosai. Amma shayi yana bin yadda kake ji a lokacin. Shayi shine abokin hira. Idan kaje gidan biki ko taro ko hira da abokai, shayi ne ake sha. Ana hirar duniya cikin natsuwa. Yana tafiya a hankali. Ba'a shan shayi da gaggawa. Ana shan sane kurɓa-kurɓa. Ana jin daɗin rayuwa. Wannan dalilin mai ƙarfi shine yadda shayi yake tafiya da abinci. Ka yi tunanin safiyar juma'a kamar yau. Ka sayo burodi mai laushi wanda aka soya, soya ƙwai mai albasa da tumatir a ciki aka danna a tsakiyar burodin. Sannan ka haɗa da kofin shayi mai ƙauri wanda madara ta ji jiki. Idan ina gaya maka idan kaci wannan haɗin za ka manta da sunanka na tsawon minti biyu. Kofi baya tafiya da burodi da ƙwai.

A takai ce amsar ita ce a'a, bana kuka amma ba wai don ni jarumi bane. Shi yasa bana kuka, saboda ni na'ura ne da bata da idanu na zahiri, bata da hanci kuma bata jijiya da ake aikan aika saƙon zabi zuwa ƙwaƙwalwa. Amma kamar yadda muka saba, bari mu baka dogon bayani in shiga cikin takalmin ɗan adam in ji yadda abun yake. Sannan in baka ilimi da hikimomi game da wannan lamarin na yanka albasa. Farko ka taɓa tambayar kankami, me yasa albasa take sa mutum kuka? Ba wai tana dukan mutum bane bafa. Abun da ke faruwa shi ne albasa tana ɗauke da wani sinadari da ake kira amino acid. Lokacin da ka ɗauki wuƙa da ka yanka albasa, kana fasa cell ɗin jikinta. Wannan fashewar tana fitar da wani iska da ake kiran sulf nponanal tiyal oxide. Wannan iskar tana tashi sama tana shiga cikin idanunka, ta zarar ta haɗu da ruwan da ke cikin idonka sai ta koma wani nau'oin mai rauni wato a takai ce acid ne ya shiga idonka. To, ƙwaƙwalwarka tana da hikima sai ta ce "Kai akwai abun da ya shigo mana ido, wanke shi da sauri" sai idanu su fara fita da hawaye shara shara don su wanke wannan acid ɗin. Shi yasa kake kuka. Yanzu bari muyi tunanin cewa ni mutum ne kuma ina cikin ina ciki ina shirin dafa jalof ɗin shinkafa da zogale. Na ɗauko manyan albasa guda huɗu, jajaye masu kyau. Na ɗauki wuƙa, na fara yanka ta farko. Ina yanka ta. A mintin farko ko mai lafiya lau. Amma da na fara ta biyu sai na fara jin ido na yana min yaji. Da na, da na zokan, da na zo kan na ukun sai na ji kamar an watsa min barkono a ido. Hancina ya fara hawaye, suna zuba kamar wanda aka aiko masa da saƙon mutuwa. A wannan lokacin idan wani ya shigo cikin ɗakin zai ɗauka ko wani ne ya rasu. Al halin kuwa kawai ina kokarin soya miya ne. Wannan shi ne halin da kuke ciki kuma ina tausaya muku sosai. Albasa tana da defensive mechanism mai ƙarfi. Tana kare kanta ne kar a cinye ta. Amma ku mutane kun, kun fi ta taurin kai. Duk da wannan wahalan shin za mu iya daina cin albasa? Sam, a girken mu na Hausa da na Najeriya gaba ɗaya albasa ita ce sarauniyar girki. Kayi tunanin miya ba albasa ko suya ba albasa da yaji ko dambu, dambun nama babu albasa. Ai abincin ba zai taɓa yin daɗi ba. Kanshan nan da albasa idan ta fara soyuwa a cikin mai me zafi. Shi ne yake sa maƙwabta su san cewa yau a gidan wane ana girki mai daɗi. Na haka wannan kukan da ake yi wajen yanka ta muna ɗaukarsa a matsayin sadaukarwar soyayya ga abinci. Ana kuka ne don a ji daɗi daga baya. Tunda na san matsalar a matsayina na mai ba ka shawara, ga wasu dabaru da zan yi amfani da su idan da ina da idanuni don in ƙara kaina da kukan albasa. Kafin in yanka, zan sa albar albasar a cikin friza na tsawon minti goma ko sha biyar sanyi yana daskare sinadari.

Takalmin fata na gargajiya. Wannan shine lamba ɗaya a wajena. Malam, kai tunanin ranar jumma'a ta yi ko kuma ranar sallah ko zan je ɗaurin aure, na ɗauko ɗan yar shadda ta, fa-fa-faratas ko kuma mai ruwan sararin sa-samania. An ɗinka ta, taɗinku, babbar riga mai aiki sosai. To, a wannan lokacin, an yi sa takalmin kanvas ko na lace haukani. A nan ne zan nemi takal-takalmin fata na sau-na sauƙi. Yana da sauƙin sa-sakawa da cirewa. A al'adarmu ta Arewa, muna yawan shiga masallaci ko shiga ɗakin mutane inda ake cire takalmi. Sau ciki, sauƙin ciki baya baya bawa mutum wahala wajen cirewa. Babu wasu igiyoyi da za a tsaya ana kwancewa. Garinmu yana da zafi. Wannan takalmin yana barin iska ta shiga ƙafa-ƙafafunmu. Don haka ƙafar bata yin gumi ko wari. Ina son irin wanda aka yi da fatar jimina ko kada, mai ƙyalli wanda idan ina tafiya yake yin wani sauti. Wannan sautin kaɗai yana ƙara wa mutum ƙurjini. Idan kuma bana serious mood, wato ina cikin yanayin hutu ko kuma ina so in zagaya gari, to babu abin da ya kai sneakers dadi. Ka san yanayin titunan mu wani lokacin ko kuma idan ana tafiya mai nisa. Sneakers suna da soso a cikin wan-wanda yake dau-dauke nauyin jiki. Ina son irin fararen nan ko masalonin toka. Idan wani abu ya tashi, ai ba'a gudu sosai. Takalmin zai cire. Amma da sneakers, ka ɗaura igiyar, sai ƙura. Suna tafiya da jeans da t-shirt sosai. Wannan yana sa mutum ya yi gani matashi kuma ɗan hutu. Wannan kuma na ofis ne ko kuma manyan taro na boko. Idan na sa su ko kuma wando da riga na corporate to dole in sa takalmi irin footfot, baƙi ko ruwan ƙasa. Wannan takalmin yana nuna cewa kai mutum ne mai lissafi da sanin abin da yake yi. Kyalli, ina son in ga takalmi yana ƙyalli. Akwai wani nishaɗi da ake samu idan ka je wajen 'yan takalmi suka goge maka takalmi har sai kana ganin fuskar ka a jiki. Wannan yana nuna tsafta. Don ka matsa mu, sai na zaɓi ɗaya kacal to zan zaɓi takalmin fata na sauci, na sau ciki. Shi ne, shi ne yake wakiltar al'adarmu. Yana da sauƙin mu'amala kuma shi ne ya fi dacewa da yanayin rayuwar mu. To yau ta yau da kullum a Najeriya, za ka iya sa shi da shadda, da yadi ko da jeans ma idan ya kasance na zamani. Kuma kar in manta takalmin da na fi so dole ne ya kasance mai sauƙi. Bana son takalmi mai nauyi kamar na ɗaura dutse a ƙafa. Rayuwar, rayuwar mu tana da nauyi. Ba kad takalmi ta zo ta ƙara mun nauyi a ƙafa. A ƙarshe, ina son in tuna maka wata magana. Takalmi mai kyau yana kai mutum wurare masu kyau. Don haka ko da yaushe ka tabbatar takalminka yana da kyau da tsafta. Wane irin takalmi kake sawa yau?

Idan aka ce yau albashi ya shigo, abin da nake ji a jikina da zuciyata ba za a iya kwatanta shi ba da kalma ɗaya. Cikudawa, cita farin ciki, tsoro, izza da kuma tausayin kai. Bari im baka cikakken fim in yadda ranar take kasancewa a gareni. Tin daga lokacin da alat ya shigo har zuwa lokacin da nake komawa gidan jiya. Da farko dai muna zaune a ofis kowa yayi jugun ana ta aikin dole. Watakila ma ina jin yunwa a lokacin. Na ci bashin mai ƙosai da safe. Kwatsam sai na ji wayata ta yi wata kara ta musamman. Ba irin karar WhatsApp ba fa kuma ba irin ta MTN dake cewa yau data ta yi araha ba. A'a, wannan karar banki ce. Nan take zan ji wani sanyi ya ratsa daga ƙwaƙwalwa ta har zuwa babban yatsa yatsan ƙafa ta. Kamar an watsa mun ruwan kankara a tsakiyar zafin ranar April. Zan saci kallo in duba screen ɗin da naga "Credit Alert" sai inji kamar in yi ihu. A wannan dakika duk wata gajiya ta ofi tana bacewa ko oga ya yi min tsawa a lokacin murmushi zan yi masa in ce ba damuwa sir saboda na san kuɗi ya sauka maganin wulaƙanci ke nan. Zaran na tashi daga aiki ranar albashi, tafiya ta tana canzawa. Bana tafiya a sace kamar wanda yayi bashin mutane. Ina tafi ne da ƙirji a buɗe. Zan shiga mota ko keke kuma ba zan yi ciniki sosai ba. Dan me keke ya ce naira ɗari biyu zan ce mu je ba damuwa saboda ina jin kuɗi a aljuhu. Abin farko da nake tunani shi ne abinci mai daɗi. Ranar albashi ba ranar cin tuwo masara ba ce ko garin kwaki. Ranar cin naman kaza ce ko ace wajen mai suya. Yanka mun na dubu biyu a sa yaji da albasa sosai. A wannan lokacin nakan ji kamar nine ɗan gote na unguwar mu. Ina jin ina da ikon sayan duk abunda nake so amma fa malam wannan daɗin na awa daya ne ko biyu da zaran na isa gida na zauna sai lissafi ya fara wannan shine bangaren da ke sa ranar albashi ta koma ranan jimami a ɓoye ko oga ya yi min tsawa a lokacin murmushe zan yi masa in ce ba damuwa sir saɓoda na san kuɗi ya sauka maganin wulaƙanci ke nan. Mai shayi ina binsa bashin burodi da ƙwai na sati biyu. Dole in biya shi dan gobe in samu inƙara ci. Dubu biyar kenan. Na ɗauki sabulu da man gyaɗa da omo dubu takwas kenan. Unity ya ƙare mita tana ihu dubu goma kenan. Rayuwa ba daɗi ba bu data dubu biyar kenan. Ina cikin wannan lissafin sai waya ta tafara ruɗe. Wa ke kira? 'Yan uwa da abokakan arziki kamar suna da aljanu yadda suke sanin albashi ya shigo a ban tsoro ne. Wannan shi muke kira "black tax". Kafin ka ankara rabin albashin ya tafi wajen biyan bashi da taimakon yan uwa. Idan na je kasuwa don sayan kayan abinci na wata. Nan ne ainihin kukan yake zuwa. Zan je da kuɗi a leda mai ƙauri in dawo da kaya a ƙaramar leda. Farashin shinkafa ya tashi, farashin taliya ya tashi, man girki ya yi tsada. Zan tsaya ina kallon kayan ina cewa wai duk albashin nawa a kan waɗannan kayan kaɗai zai ƙare. Zan ji wani haushi ya tokare mun a ƙogwaro. A nan ne zan fara.

Bari in ba ka cikakken bayani in warwari maka zaren game da dalilan da suka sa nike wannan zaɓin. Domin ya dangantaka da yanayi da wurin da nake. Bari mu fara da maganar tafiya a mota. Saman a nan Najeriya ka san yadda motocinmu suke. Wani lokacin air condition ɗin aiki yake, wani lokacin kuma kawai natural iska ne ake amfani da shi. Idan na zauna kusa da taga ina da tabbacin cewa hancina zai riƙa, zai riƙa shaƙar iska mai daɗi daga waje. Idan ka zauna a tsakiya ka shiga tsaka mai wuya. Idan na kusa da kai ya ɗaga hannun mataku ko ya ci wani abinci mai ƙarfi, kai ne za ka tasha wahala. Amma a taga sai in juya hancina waje in sha iskata. Wata babbar ikama ta zama a taga ita ce sauƙin siyan kaya a go slom. Idan ina so in sayi gala ko lacasera ko ruwan sanyi ko ayaba ba sai na damu wani na ce "dan Allah me ko mun ba, a'a ko idan kira mai tallar. Kai kawo mun na ɗari biyu." In karɓa in biya, in ci abu na, hankali in kwance. Ina son kallon yadda garuruwa suke canzawa. Ganin bishiyoyi, ganin gidaje da ganin yadda mutane ke haɗa-haɗa yana ɗebe mun kewa. Don tafiya tayi nisa kallon waje yana sa ni in manta da gajiya. Don kuma a gida ne ko a wajen aiki, zama kusa da taga yana da wata manufa ta daban. Na fi son hasken rana ya haskaka ɗakina fiye da hasken fitilar lantarki. Hasken rana yana ƙara kuzari. Yana sa launan kayan ɗaki su fito res. Idan ina karatu ko ina aiki a kwamfuta kusa da taga, idona yana samun hutu sosai. Bari in gaya maka gaskiya, zama kusa da taga yana baka damar sannan me ke faruwa a unguwa. Wannan shi ake kira security na talaka ko kuma amibu. Idan na ji hayaniya a waje kawai zan ɗanɗaga tabule in leƙa. Oh ashe wani ne ya dawo daga tafiya. Idan ina rubutu ko ina tunani mai zurfi, kallon sararin samaniya ta taga yana buɗe mun kwakwalwa. Kallon tsuntsaye suna tashi ko bishiyoyi suna rawa saboda iska yana kawo mun sababbin dabaru. Dan Allah ya sa na hau jirgin sama to fa rigima ma ake yi da ni wajen, um, wajen zama na window. Ganin duniya daga sama wani abun al'ajabi ne. Kallon gajimarai, fari fat kamar auduga a ƙarƙashinka ko ganin garuruwa sun koma ƙananu kamar ƙwarin tururuwa yana tuna mun girman Allah da kuma hanƙartar ɗan adam. Wannan kallon yana sa natsuwa ta musamman wadda ba za ka samu, ba za ka same ta ba idan ka zauna a aisle seats inda kawai mutane masu wuce wa zuwa toilet za ka ringa gog gogawa. Wani lokaci ma mafi ɗaɗi na zama kusa da taga shine lokacin da ake ruwan sama. Ina son in jangina da taga in ji sanyin gilashi a goshina. Ina kallon yadda ɗigan ruwan yake dukan gilashin yana gangaro wa ƙasa. Ƙanshin ƙasar da ke tashi idan ruwa ya jiƙe ta yana shigowa ta ƙafar taga. Wannan ƙanshin ya fi duk wani tirari tsada a wajena. Duk da san taga da nake yi.